A'a, bana rera waƙa a lokacin da nake wanka. A duk lokacin da nake wanka, ina mai da hankali a gangar jikina domin tabbatar da cewa na fita duk wani dattin jikina na fitar da shi. Bana yin waƙa a banɗaki. Bana rera waƙa a daidai lokacin da nake wanka. Ina yin wanka ne a kawai iya wanka. Bana yin wani abu bayan wanka.

Ina son kallon fim ɗin namun daji, domin kuwa yana matuƙar bani sha'awa. Yana sa ni farin ciki, yana sa ni annashuwa da kuma walwala. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai. Ina son fim ɗin namun daji. Shi sa shi ne babban fim ɗin da na fi buƙata kuma na fi so a ko da yaushe.

Burina a wurin aikina shine in tabbatar da cewa abin da aka bani na yi aiki akansa na yi shi daidai yadda ya kamata ba tare da an samu matsala ba. Shi sa a duk lokacin da aka ba ni aiki, nake mai da hankali domin tabbatar da cewa wannan aikin ya yi kyau kuma ya yi daidai yadda ake so.

A ina yin rubutu da sauri domin kuwa niɗin ina da saurin rubutu. A duk lokacin da zan yi rubutu, rubutuna yana da matuƙar sauri sosai. I nayin abun da ya kamata ina yin rubutu da sauri da sauri kuma hakan yana taimaka min sosai wajen kammala abin da nake so na rubuta a kan lokaci.

A duk lokacin da nayi aiki kuma na gama aikin da aka bani da farko, nakan yi amfani da lokacin da ya rage mun in ƙara wani aikin. Domin tabbatar da cewa duk wasu ayyuka nawa na wannan rana, nayi su kuma akan lokaci a daidai lokacin da ake buƙata. Shi yasa a duk lokacin da na samu wani ɗan ƙanƙanin lokaci, ragowan da ya rage mun akan aikin baya nakan ƙara wani aikin akai.

Ranar Juma'a, Juma'a ita ce rana mafi kyawu a mako domin ranan ba ta da tsayi. Rana ce da muke amfani da ita wurin ziyartar ƴan uwa da abokan arziki sannan kuma mukan je masallacin Juma'a muyi sallah mu gaishe da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa ranar Juma'a ta kasance rana mafi kyawu a gare mu.

Ina yin magana da abokan cinikina cikin hikima da natsuwa. Domin kuwa a duk lokacin da zan yi musu magana, nakan yi musu magana cikin jin daɗi da walwala. Domin kuwa abokan cinikina su ne kasuwata, kasuwata kuma ita ce rayuwana. Shi ya sa nake kula da su, nake martaba su. Kuma a duk lokacin da zan yi musu magana, ina tabbatar da cewa maganan da zan faɗa musu magana ce da za ta sa su farin ciki da kuma jin daɗi.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki. A duk lokacin da aka sa ni aiki, nakan tsaya tsayin daka domin tabbatar da cewa duk wani ƙa'ida na aikin nan nayi shi ba saboda gudun matsala. Shi yasa a duk lokacin da zanyi aiki nake bin duk wasu ƙa'idoji na wannan aiki domin tabbatar da cewa aikina yayi kyau sosai da sosai.

A'a ba na sanya bel kullum. Ina sanya bel ne a duk lokacin da zan sa ƙananan kaya, amma in dai manyan kaya zan sa, ba na sa bel. Shi sa lokuta da dama nakan samu bel in ajiye su wuri daban don ba kullum na ke amfani da su ba, sai dai idan zan sa ƙananun kaya.

Lokacin da babu wutar lantarki, ina kwanciya bacci ne. Duk lokacin da babu wuta, kwantawa nake in yi bacci ko kuma in zauna ina ke dinga tunanin abubuwa na baya da suka faru da ni. Shine abun da nake yi a duk lokacin da babu lantarki. Ina zaunawa in natsu, in samu abun yi, ko kuma in kwanta bacci.

Eh, ina yin musabaha da mutane sosai ma kuwa. Domin kuwa musabaha abu ce mai matukar kyawun gaske kuma yana da kyau duk wani na mijin ƙwarai kuma duk wani mutumin da ya san abin da yake yana ƙe dinga musabaha. Domin kuwa musabaha tana ƙara ƙarfafa alaƙan dake tsakanin mutane. Ina jin daɗin hakan sosai kuma hakan yana sa ni farin ciki sosai da sosai.

Eh ina koyan wata yaren, bayan yarena na Hausa ina koyan yaren French da kuma Arabic. Domin kuwa yaren french da Arabic man yan yare ne a duniya gabaki daya. Shiyasa nake san na iyasu domin inzagaye duniya inkuma san abubuwa da dama dan gane da rayuwan kasashen waje.

A duk lokacin da abincina ya yi ragowa, nakan bayar da shi ga waɗanda suke buƙatar wannan abinci. Idan abinci na ya yi ragowa, bayar da shi nake ga waɗanda suke bukata, shi yisa ba na sanya. Duk lokacin da abinci na yayi ragowa, ina ɗauka in bayar dashi ga masu bukatar sa.

Abarba, lemun zaƙi, ayaba aah su ne kayan da na fi so a cikin kayan marmari kuma kayan itace. Domin kuwa suna ƙara min lafiya a jikina a duk lokacin da na ci su kuma ina samun canji a jikina gabaki ɗaya.

Eh ina jin kukan zakara a gida a duk lokacin da asuba tayi to ina jin kukan zakaru suna yin cara kuma hakan ya faru ne saboda suna tunatar da mu cewa safiya yayi gari ya wayi kuma hakan yana matukar faranta min rai. Domin kuwa koda ban duba agogo ba a duk lokacin da na ji kukan zakarun nan to suna tunatar dani cewa sagiya tayi.

Ina taimakawa mutane ta hanyar ba su jari su yi sana'a idan ina da kuɗi. Sa'annan kuma ina taimakawa mutane ta hanyar ba su shawara su yi abin da ya kamata. A duk lokacin da naga sun yi kuskure ko kuma sun yi wani abu ba daidai ba. Haka zalika kuma ina ba wa mutane taimako ta hanyar ba su abinci idan ina da kuɗi. Domin kuwa, domin kuwa abinci yana taimakawa gina rayuwar mutum ɗan adam.

Muna aikin tare da kungiya domin tallafawa alumman da suke cikin unguwan mu domin kuwa ƙungiyar tana taimakawa sosai wurin ci gaban al’ummar unguwar da muke zaune. Hakan yana matuƙar ba mu nishaɗi kuma yana taimaka mana sosai. Muna ganin canji sosai da sosai a cikin al’ummar mu, domin kuwa wannan ƙungiya tana da matuƙar tasiri sosai a unguwar mu, shi sa mu ma muke ba da gudummawa sosai da sosai.

Eh ina iya bayar da barkwanci. Eh ina iya bayar da barkwanci. Niɗin mutum ne mai son nishaɗi da kuma a yi dariya. A duk lokacin da nake tare da abokaina ko kuma kakannina, nakan sa su dariya. Muna yin barkwanci sosai da sosai kuma hakan yana faranta mun rai.

A'a, bana sanya safa kullum. Sai dai idan zan sa kanbas shine nake sa safa, da kuma lokacin sanyi. Amma ba kullum nake sa safa ba, sai lokaci zuwa lokaci kuma ina ɗaukan lokaci mai tsayi sosai kafin na sa safa a ƙafana. Ba kullum nake sa safa ba.

Ina yin jira halayi ne. Idan na je wurin da layi yake, nakan tambayi waɗannan mutane da na tarar a wannan wurin cewa wane na ƙarshe? Idan aka faɗa mun waye na ƙarshe, sai in faɗa mai cewa ni ne a bayansa. Sai in hau layi, in bi bayan wannan mutumin da yake shine na ƙarshe. Haka nake yi a duk lokacin da na tarar da layi a wurin.

Eh ina amfani da ruwan rijiya amma ba kullum ba, sai dai idan zan yi ban ruwa a lambu na nakan ɗebi ruwan rijiya in ba wa wannan lambun amma bana sha ruwan rijiya kuma bana girki da shi sai dai ina amfani da shi wurin ba wa dabbobi da muke kiwo da kuma lambun da yake tare da ni.

Jakan da nake kai shine fara ni, mutum ne mai son farin abu. Ko da yaushe shi ya sa duk abin da zan yi amfani da shi nakan tabbatar da cewa fari ne. Domin kuwa hakan yana sa ni farin ciki da kuma nishaɗi kuma ina jin daɗi har cikin zuciya na a duk lokacin da naga farin abu yana ke amfani da shi.

Eh ina tafiya kasuwanci lokuta da dama. Idan na samu lokacin da ba na komai ko kuma na samu wani hutu mai tsayi, nakan je wurare da dama domin yin kasuwanci. Kasuwanci yana taimakawa rayuwana sosai kuma yana ba ni dama na ƙara samun kuɗaɗen shiga domin gudanar da rayuwana cikin walwala da farin ciki.

A duk lokacin da na tashi da safiya, ina ɗaukan burushi da makilin in wanke bakina. Bayan haka kuma nakan ɗauko azkar da sauran abubuwa na addini in karanta. Bayan nan kuma sai in je in gaishe da mahaifana, iyayena da sauran yan uwa. Daga nan kuma ina ɗauko littafai in yi bitan abun da ya gabata a jiya.

Matashin da nake amfani da su guda uku ne. Daya a mota na, daya a kujeran da nake zama, sai kuma daya shi kuma yana kan gado na haka nake amfani da waɗannan matashi guda uku. Ɗaya a gado, ɗaya a mota, ɗaya kuma a kujerar da nake zama.

Eh ina miƙe jiki da safe, da safiya idan na tashi bayan na gama duk abun da zan yi da wannan safiyar, nakan miƙe jikina. Domin kuwa hakan yana ƙara inganta lafiyan jikina da kuma gaɓɓan jikina gaba ki ɗaya. Shi yasa nake miƙe jikina da safiya, a duk lokacin da na tashi. Hakan yana matuƙar burge ni sosai.

Na fi son ice cream chocolate. Chocolate ice cream shine wanda na fi so arayuwana. Domin kuwa, a duk lokacin da na sha ice cream chocolate, ina jin kaina a matsayin wani mutum na daban na musamman. Yanayina yana canzawa, ina jin daɗi har cikin zuciyana, kuma jikina yana sauyawa zuwa yanayi na daban.

Ina cin snacks da kuma nama da lemo a wurin aiki. Hakan yana taimaka min sosai wurin ƙara inganta lafiya na. Shi ya sa kuwa nake matuƙar son cin snack da nama da kuma lemo. Lemon ma mai sanyin gaske.

Muna jurewa zafi ne. A duk lokacin da zafi ya riskemu, muna amfani da fanka a cikin ɗaki da kuma AC. Lokuta da dama muna buɗe tagogin ɗakuna domin kuwa iska ta shigo sosai. Muna sa bishiyoyi a gida domin ƙaurace wa kamuwa da larura da yake dangantaka da zafi a ko da yau.

Na fi so in yi wasa na ball. Ball shine wasan da na fi son yi a rayuwana. Ina son yin bal sosai da sosai. Wasan bal yana faranta min rai, yana sa na ji daɗi, yana sa ni nishaɗi. Ina jin wasan ball har cikin zuciyata domin kuwa a duk lokacin da na yi shi, ina jin farin ciki sosai da sosai.

Da farko, da farko idan na isa ofis nakan shiga cikin ofis ɗin mu in gaishe da duk wasu waɗanda suke gabana amatsayi na aiki. Shugaban wurin aikinmu da sauran masu taimaka masa. Bayan nan kuma sai in dawo ofis in zauna, in duba abubuwan da ya gabata jiya da kuma abubuwan da za a yi a wannan rana.

A'a banayin magab banayin harsashi lokacin bacci. A duk lokacin da nake bacci bana yin gunguni, bana yin duk wani abu makamancin haka. Kawai inayin bacci nane cikin kwanciyar hankali da nutsuwa dakuma nishaɗi shine abin da nake yi a duk lokacin da nake bacci.

Eh ina kunna sanarwar apps wato notification. Domin kuwa a duk lokacin da na samu wani bayani dangane da wani abu, nakan gani a saman screen ɗin wayana. Hakan zai bani dama in yi sauri in je in duba wannan saƙo ko bayani don mayar da saƙon a daidai lokacin da ya kamata.

Eh, ina sanya tabarau a fuska na domin kuwa sanya tabarau yana taimaka min sosai wurin kare fuska na daga ƙura da kuma ƙananun ƙwarika. Yana ƙara ma ido na lafiya. Sannan kuma ina sanya tabarau domin yin ado a jikina, musamman idan na sanya fararen kaya.

Na fi son AC, domin kuwa AC ta fi saurin kawar da zafi a ɗaki. AC tafi sanyaya jiki da wuri, kuma AC tafi bada armashi ga jiki. Shi ya sa a ko da yaushe na fi amfani da AC a kan fanka, a mota, a ofis da kuma gida. Na fi amfani da AC domin kuwa na fi sonta.

Eh, ina son ɗaukar hotuna sosai da sosai. Hakan yana ba ni dama wurin tunawa da abubuwan da suka faru a baya. Ina son aje hotuna sosai da sosai, domin kuwa aje hotuna tarihi ne, shi kuma tarihi abun so ne a gare mu. Kuma hakan yana tuna mana abubuwan da suka faru a baya da kuma abubuwan idan sun faru nan gaba.

Eh, a wurin aiki ina bayar da shawara sosai da sosai. Musamman idan wani abu ya taso, wanda ake buƙatar a yi haɗin kai kuma a cimma matsaya mai kyawun gaske da za ta taimaka mana. Hakan yake sawa, nake ba da shawara. Musamman idan an buƙaci in bada shawara, inayin bada shawara sosai da sosai.

A duk lokacin da nayi aiki kuma na samu nasara a wannan aiki, aiki na yai kyau ya fita daidai aka samu sakamako mai kyau shine babban abun da yake ba ni ƙwarin gwiwa a wurin aikina. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai. Ina farin ciki da hakan kuma hakan yana ba ni nishaɗi matuƙa da gaske.

Eh ina cire takalma a gida. A duk lokacin da naje gida musamman idan zan shiga daki nakan cire takalmana in ajiyesu a gefe wuri guda. Domin kuwa bana shiga ɗakina da takalmi. Shiga ɗaki da takalmi alamu ne na rashin tsabta ni kuma mutum ne da yake son tsabta sosai da sosai. Ina cire takalmana in ajiyesu wuri guda.

Nafi son wasa na ball, ƙwallon kafa yana taimaka mun sosai da sosai. Ina jin daɗi a duk lokacin da zan yi wasa na bal. Wasan bal shi ne babban wasan da na fi so a rayuwana. Hakan yana bani farin ciki sosai da sosai.

Na fi kuzari da yamma. Safiya bani da kuzari sosai domin a lokacin ne na tashi daga bacci, kuma ranar ya kasance sabo a gare ni. Na fi kuzari da yamma. Na fi jin daɗin yamma. Na fi kuzari da yamma sosai da sosai fiye da safiya. Shi yasa abubuwa na da dama nake yin su da yamma.

Eh sosai ma kuwa ina iya yin tsaki, ina yin tsaki a duk lokacin da rai na ya ɓaci ko kuma aka yi min wani abu wanda rai na ya ɓaci. Ina yin tsaki idan aka yi min abu ba daidai ba, lokuta da dama, lokuta daban daban. Ina yin tsaki idan rai na ya ɓaci.

Eh ina yin karatu kullum kafin na kwanta bacci. Hakan yana taimaka min sosai wurin bitan abubuwan da na haddace. Ina jin daɗin hakan sosai kuma ina farin ciki da hakan. Hakan yana taimaka min sosai da sosai kuma ina jin daɗin hakan. A koda yaushe ina yin karatu da safe da kuma da daddare kafin na kwanta.

Eh ina iya daffa abinci. A duk lokacin da nake buƙatar na yi girki, ina ɗaukan kuka gas, in ɗauko kayan abinci a kicin ɗin mu, in daffa, in daffa abun da nake so, in daffa abun da raina yake bukata a kowane lokaci, a duk lokacin da na yi niyya.

A'a wayana baya cika da ajiya. Domin kuwa wayana yana da girman memory sosai da sosai. A duk lokacin da na ajiye abu, duk abin da nake so, duk abin da naga dama ina ajiye shi a wayana ba tare da wayan ya cika ba kuma hakan yana taimaka min sosai wurin adana bayanai na yanar shekaru da dama da suka wuce ba.

A'a, ba ma yin kunna itace a wuta. Ba ma amfani da ice a duk lokacin da za mu yi girki. Muna amfani ne da kuka gas. Domin kuwa cooker gas ya fi sauƙi, ya fi ƙara lafiya ga jiki. Ice yana illatar ga rayuwar mutane, musamman masu yin girki.

Ina ajiye hotuna na na waya na a cikin gallery dina. Domin kuwa gallery ɗin waya na shine babban wurin da nake ijiye hotuna na. Hakan yana bani tsaro sosai da sosai a duk lokacin da zan ijiye hotuna na. Kuma ina jin daɗin hakan sosai da sosai da na tashi buƙatan su, zan shiga cikin gallery na ne, in nemo folder da na ajiye shi, in duba.

A gidan mu, mu bakwai ne, maza da kuma mata duka. Mu bakwai ne a cikin gidan mu. Ba mu da yawa sosai. Muna jin daɗin rayuwar mu sosai da sosai. Hakan yana sa mu farin ciki da nishaɗi da annushuwa. Domin kuwa dangin mu kanmu a haɗe yake muna yin komai tare.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Ina yin amfani da Jumia in sayi kaya a yanar gizo. Ina yin amfani da Amazon in sayi kaya a yanar gizo. Ina yin amfani da Shopify in sai kaya a yanar gizo. Hakan yana taimaka mun wurin siyan kayayyaki na ƙasashen waje sosai da sosai.

Ina tsarkake gidanmu sau uku a kowane rana, da safe, da yamma sai kuma da daddare idan kafin mu kwanta bacci. Hakan yana bani dama sosai wurin ƙara inganta lafiyan jikinmu da kuma tabbatar da tsaftataccen muhalli domin walwaranmu da kuma ɗorewar rayuwanmu ta yau da kullum.

Na fi son yanayin zafi. Domin kuwa yanayin zafi yanayi ne da baya takura mun. A lokacin zafi ina warwassawa sosai, na fi samun sukuni da jin daɗi. Shi yasa lokacin zafi shine lokacin da na fi so. A wannan lokaci nakan iya kunna AC ko na kunna fanka ko na fita waje in sha iska da dai sauransu.

Eh, ina iya gabatar da rahoto lokuta da dama. Idan ko wani abu ya faru musamman a wurin aikina nakan rubuta rahoton wannan abun da ya faru hakan yana bani dama domin gudanar da aiki na cikin tsari da yadda ya kamata. Wannan rahoton yana taimaka mun sosai da sosai.

A kullum ina farkawa ƙarfe biyar na asuba, in tashi in yi sallah. Bayan nan kuma, ina komawa bacci, zuwa ƙarfe bakwai na safe. In tashi in yi wanka, in yi abubuwan da zan yi, domin in je wurin aiki ko kuma kasuwa akan lokaci.

A wurin aiki, abin da nake so in canza shine yanayin tsarin gudanar da tafiyan aiki na wannan aiki. Ina so in kawo hanyoyin sadarwa na zamani waɗanda duniya ta ke yayi take tafiya da su domin gudanar da aikinmu cikin sauƙi da kuma tabbatuwar jin daɗin ma'aikata na wannan wuri da muke aiki tare da su.

Na fi son jin kiɗa na zamani waɗanda mawaƙanmu na zamani suke yi. Mawaƙanmu na yanzu waɗanda suke tashi duka su na fi son ji. Na fi son jin waƙoƙi na zamani musamman na soyayya. Waƙoƙin soyayya su ne waƙoƙin da na fi son ji a koda yaushe.

A wurin aiki ina cin abinci ne a wurin da aka tanadar domin cin abinci na ma'aikata. A wurin da nake aiki akwai wani wuri na musamman da aka tanadar wurin da manyan ma'aikatan wannan wurin da suke aiki za su je su haɗu su ci abinci. Kowa ya ci abinci, abincin da yake so kuma ya sha lemo wanda yake so. A ɗan huta sannan a dawo a cigaba da aiki.

Eh, na kan motsa jiki lokuta da dama. Wasu lokutan, amma ba kullum ba domin kuwa a duk lokacin da ayyuka suka min yawa ba na samun lokacin da zan motsa jiki. Ina motsa jiki ne idan na samu lokacin da ba na yin komai, sai in je in motsa jiki. Kuma wasan ball shine wasan motsa jikin da na fi yi kuma na fi so.

A duk lokacin da nake cikin damuwa, ina jin haushi sosai, raina yana ɓaci, bana jin daɗi kuma hakan yana matuƙar taɓa min rai. Domin kuwa a duk lokacin da na shiga cikin damuwa, raina yana ɓaci sosai da sosai. Bana jin daɗi, bana jin daɗi sosai duk lokacin da nake cikin damuwa domin raina yana ɓaci.

A duk lokacin da na tashi daga kasuwa ina tsayawa in sayi abubuwan more rayuwa. Kananan abubuwa irin su cakulet, snaks da fruit in kawo gida. Domin kuwa waɗannan abubuwan suna matuƙar sa iyali cikin farin ciki da jin daɗi. Kuma nima hakan yana burge ni sosai da sosai.

Eh sosai ma kuwa, niɗin ma'abocin karanta littattafai ne. Ina jin daɗin karanta littattafai da dama kuma ina yawan karanta littattafai musamman littattafan tarihi da kuma na soyayya sai kuma littattafai na rayuwa na yau da kullum da kuma littattafai na kimiyya da fasaha.

Eh ina son zama kusa da taga, domin kuwa zama kusa da taga yana bani iska sosai da sosai musamman a lokacin zafi kuma yana bani dama na sanin da kuma jin abubuwan da suke faruwa kusa dani. Hakan yana bani dama sosai da sosai kuma yana faranta min rai fiye da yadda kowa yake tunani. Yana jin daɗin haka.

A duk lokacin da nayi baƙo ina karɓa sane ta ɓangaren samar mai da abubuwan da za su sa ya ji daɗi musamman abinci da kuma sha waɗanda na san zai ji daɗinsu sannan kuma abu na biyu ina samun mai muhallin da zai kwanta mai kyawun gaske wanda yake tsaftatacce kuma mai lafiya.

Eh sosai ma kuwa, kujerun da nake zama a kansu suna da matukar daɗi domin kuwa suna da laushi sosai da sosai kuma kujeru ne na zamani waɗanda duniya take yayinsu. Hakan ya sa nake jin daɗin zama a kansu a koda yaushe kuma hakan yana ƙara inganta lafiyan jikina.

Eh, ina iya kunna wuta. A duk lokacin da nake so in kunna turare na wuta waɗanda yake amfani da wuta, nakan zuwa in ɗebo wuta in kunna wannan turaren. Idan kuma babu wuta, nakan ɗauko ashana ko leta ko kuma in yi amfani da kuka gas in kunna wannan wuta. Ina kunna wuta da kaina.

Abun da nake jin tsoro shine in ga ana faɗa. Domin kuwa sam sam bana son faɗa kuma duk abin da zai sa a yi faɗa bana sonsa. Shi ya sa nake jin tsoron faɗa kuma bana yin faɗa. Ina kokarin kare kaina don ganin cewa ba ayi faɗa ba kuma ban bari an yi faɗa dani ba. Ina tsoron faɗa sosai.

A'a, ba na iya daure kullum. Domin kuwa, a duk lokacin da cin abinci na ya yi, to ina tsayawa in ci abinci. Bana wasa da abinci, kuma bana bari yunwa tayi mun illa. Shi yasa a ko da yaushe na ke kasancewa tare da abinci. Ba na wasa da abinci saboda haka ni ba na yin daure.

A duk lokacin da zan yanke shawara, idan na tsaya, na yi nazari, na dubi matsalan da ta sa nake so na magance ta, ina kirawo waɗanda suka sanya kamata, waɗanda suka san aikinsu kuma na gaba da ni. In tattauna da su, domin shawo kan wannan matsala. Sannan kuma ina zama tare da waɗanda abun ya shafa domin ji, daga garesu kuma a magance musu wannan matsala.

Eh ina shan madara sosai da sosai domin kuwa ni ma'abocin shan ta ne. Hakan yana sa min jin daɗi sosai da kuma inganta lafiya na. Kuma nakan yi amfani da madara in sa a shayi ko kuma in sha ta hakanan walau na ruwa ko na gari kuma wani lokacin ina sa ta a cikin kunu ko kuma fura.

A duk lokacin da na kamu da mura, ina tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa na nisanti duk wani abu na nau'in sanyi. Ina tsayawa in tabbatar da cewa na dena shan ruwan sanyi, na dena yin amfani da kayan sanyi. Sa'an nan kuma ina zuwa in ga likita ya rubuta min maganin da zan yi amfani da shi domin in samu sauƙi kuma ya ba ni dokokin da zan yi amfani da su domin kare kaina daga wannan cuta na mura.

A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki. Kowa yana zuwa ne da kayan gida, sai dai kuma akwai ID card da kowa yake amfani da shi, wanda wannan ID card ɗin yana ɗauke da bayanan kowane ma'aikaci da kuma matsayin kowane ma'aikaci a wannan ID card. Shiya sa idan muka zo wurin aiki ana gane mu ta hanyar ko amfani da wannan ID card ɗin.

Eh kullum ina kunna Bluetooth. Nakan yi amfani da Bluetooth wajen yin kira da abokaina, ga iyayena, ga 'yan uwana da kuma abokan soyayyana. Sannan kuma nakan yi amfani da Bluetooth wurin jin kiɗa da waƙa da sauran abubuwan nishaɗi. Yisa ina yawan yin amfani da Bluetooth sosai da sosai. Ina amfani da Bluetooth a kullum a kowane rana.

Na fi son takalma na fata waɗanda suke ba kanbas ba, domin kuwa takalmun fata sune takalman da na fi so musamman farare. Ina son takalman fata sosai kuma fari ina jin daɗinsa. Hakan yana burge ni sosai da sosai. Ina kasancewa cikin nishaɗi a duk lokacin da na sa takalmi fari.

Ina kula da gashina ta hanyar wanke shi kullum da kullum. A kullum idan na tashi, in na shiga wanka, ina sa mayamayan wanke kai in wanke gashina. Sannan kuma in sa mai da ake shafawa a gashi domin kula da gashina. Ina sa hula domin kare kaina daga ƙura da sauran ƙananan abubuwan da za su illata mun kai da kuma gashin. Shi sa nake kula da kayina, gashina sosai da sosai domin gashina ina kula da shi.

Ina magance koke-koke ne ta hanyar kirawo waɗannan mutanen da suke koke-koke in zauna da su, in ji dalilin da ya sa suke wannan koke-koken kuma mene ya haifar da wannan koken. Idan na ji duka bayanai daga gare su ina zuwa in tabbatar da cewa wannan koke-koken na su, na share su. Nakan yi amfani da daman da nake da shi in magance koke-koke ko kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ko kuma mu yi amfani da hukumomi na gwamnati domin tabbatar da cewa waɗannan matsaltsalu da suka faru a cikin mutane an kawar da su kuma sun zo ƙarshe.